Ya'yan itacen da na fi so shine mangwaro musamman idan ya nuna sosai kuma yana da zaƙi. A Najeriya mangwaro yana da sauƙin samu musamman a lokacin zafi. Yana sani jin daɗi kuma ana iya ci kai tsaye ko a yi ruwan ya'yan itace da shi. Haka kuma yana da lafiya, yana ƙara ƙarfi kuma yana taimakawa jiki sosai.

Ina fi son tuwo, musamman tuwon shinkafa ko tuwon masara saboda yana cikaciki kuma ya dace da yawancin miya a rayuwar yau da kullum a Najeriya. Tuwo yana da sauƙin ci tare da miyar kuka, taushe ko okra, duk da haka ina cin shinkafa ma musamman idan ana biki ko rana na musamman.

Da safiya ya idan na farka, abu na farko da nake yi shine yin addu'a da godiya wa Allah da rai da ya ba ni. Daga nan sai in wanke baki, in yi wanka ko in wanke fuska, sannan in sha ruwa. Idan akwai lokaci, na kan buɗe waya don sakonni, in shirya kayan aiki kafin in fara ayyukan rana da zutiya mai kyau.

Eh ina son cin abincin titi amma ina yin hankali sosai. Abincin titi kamar su masa, akara, suya da boli suna da daɗi kuma suna da sauƙin samu. Idan naga wurin yana da tsafta kuma mai sayarwa yana kula da abincin, zan saya inci. Yana tuna min da rayuwar yau da kullum da ɗanɗanon gida.

Kayan aikin da nake amfani da su sun danganta da abin da nake yi a ranar. Wayar hannu ita ce mafi mahimmanci domin sadarwa, aiki da musamman bayani. Ina kuma amfani da littafi da alkalami don rubuta abubuwa. A gida, kayan aiki kamar fan, caji da rediyo suna taimaka min sosai a rayuwar yau da kullum a Najeriya.

Eh nakan iya gabatar da rahoto musamman idan na shirya shi da kyau tun da wuri. Kafin gabatarwa, nakan karanta bayanan sosai in fahimci abin da zan faɗa. A lokacin gabatarwa, nakan yi magana a hankali domin kowa ya gane. A wurin aiki ko makaranta a Najeriya, hakan yana taimakawa wajen bayyana ra'ayi da kyau.

Lokacin da na isa ofis, abu na farko da nake yi shi ne gaisawa da abokan aiki, saboda gaisuwa tana da mahimmanci a rayuwar aiki a Najeriya. Daga nan sai in zauna, in kunna kwamfuta ko in shirya teburi. Nakan duba jadawalin ayyuka ko sakonni da suka shigo kafin in fara aikin ranan a hankali.

Ina kiyaye lambar sirri ta hanyar amfani da kalma mai ƙarfi waɗanda wanda ta haɗa haruffan lamba da alamu. Bana amfani da suna ko ranan haihuwa saboda suna da sauƙin hasashe, haka kuma bana faɗa ma kowa kalman sirri ta kuma ina ƙoƙarin canza ta lokaci zuwa lokaci, musamman a wayata da app na banki.

Ina kammala aiki a lokaci ta hanyan tsara ayyuka tun da safe. Nakan rarraba manyan aiki zuwa ƙananan matakai in sawa kowane lokaci na musamman sannan in maida hankali sosai wajen kammala su. Idan akwai matsala ko jinkiri, nakan nema taimako ko in gyara tsarin don kada aiki ya tsaya. Wannan hanya tana taimaka min in kasance mai inganci a office dina.

Ina fin son zama idan zan yi ayyuka mai tsawo ko in huta saboda yana da sauƙi ga jiki kuma yana ba ni damar mai da hankali. Amma idan ina yin motsa jiki ko tafiya mai ɗan gajeren lokaci, tsayuwa na da ya fi dacewa, yawanci a ofis ko kasuwa, zama yana taimakawa rage gajiya da jin daɗin aiki.